Nafison hawa matakala. Dalilin da yasa nafison hawa matakala shine yana taimakawa lafiyar jiki. Hawa matakala yana sa mutum ya motsa jiki, yana ƙara ƙarfin zuciya kuma yana taimakawa mutum ya rage ƙiba. Haka zalika hawa matakala yana sa ka samu nishaɗi jinin ka ya tashi. A duk lokacin da ka hau matakala zaka ji ka ka yi sawat.

Ni ina amfani da hannun hagu tun ina ƙarami saboda hannun hagu wajen rubutu da sauran ayyuka. Ina jin hannun hagu ya fi bani sauƙi da sauri wajen yin abubuwa. Amma wani lokaci idan na gaji ina amfani da hannun dama. Amma gabaki ɗaya hannun hagu shine na fi amfani da shi.

Eh, ina yin amfani da gidan sauro net domin in kare lafiyata daga cizon sauro. A duk lokacin da na yi amfani da sauro net ina jin samun natsuwa. Ina yin bacci cikin kwanciyar hankali domin ba na so na kamu da malaria. Rashin kwana da net yana kawo sauro ya cije ka sai ka kamu da cutar malaria.

Ina yin amfani da hanyoyi da dama wajen kare kaina daga cizon sauro. Misali, zan iya saka dogayen kaya masu dogayen hannuwa. Zan iya saka maganin na fesawa domin hana shi kusan toni. Zan yi amfani da cream na shafa ga jikina domin yin haka zai kare ni daga kusan toni. Sannan zan yi amfani da net a kowane lokaci saboda kariya daga cizon sauro.

Gaskiya ni na fi son ice cream mai ɗanɗanon banila, saboda banila yana da sauƙin ɗanɗano kuma sannan yana da daɗi. Amma wani lokaci na kan gwada irin chocolate da strawberry saboda su ma suna da ɗanɗano mai daɗi a duk lokacin da na sha su. Amma abin da na fi ƙauna a cikinsu shine ɗanɗanon banila domin akan same shi da haɗi da ƴaƴan itatuwa.

Eh ina zama kan gwuiwa ta idan ina addu'a ko kuma idan ina aikin gida wanda ya ke buƙatar haka. Kuma wani lokacin na kan zama kan gwuiwa ta idan ina bukatar hutu ko kuma samun wata natsuwa amman ba ko wane lokaci na ke yin haka ba. Sai lokacin da na ji ina bukatar yin wani aiki wanda ya bukaci dole sai na yj amfanj da gwuiwa sannan zan iya yin sa.

Eh, ina amfani da matashin waya musamman lokacin bacci. Domin yin amfani da matashin waya yana taimakawa waya ya samu kwanciyar hankali. Duk lokacin da ka yi amfani da matashin waya, yakan rage magajiya. Idan ka yi wani aiki, yakan sauke ma wani nauyi, yakan sa ka huta sosai, yakan sa ka yi barci mai daɗi tare da kwanciyar hankali.

Ina iya iyo. Na koyi iyo tun ina ƙarami, kuma ina jin daɗin iyo musamman lokacin zafi. Hakan yana taimakawa gaɓoɓi da samun ƙarfin zuciya. Yana taimakawa lafiya domin inganta rayuwarka. Sannan, duk da haka, nakan kiyaye lokacin da zan yi iyo, musamman idan na fahimci cewa ruwa yana da haɗari, misali ruwa masu zurfi ko masu fizga da ƙarfi.

Ina yin magana da abokan cinikina cikin girmamawa da mutuntawa. Domin a duk lokacin da kake kasuwanci da mutum na ciniki, yana da bukata ka yi mai magana cikin natsuwa da tausasawa da kyautatawa. Kada ka ɗaga murya ga abokan kasuwancinka. Su abokai ne na rayuwa saboda suna taimaka ma ta fanni daban-daban. To, sun cancanci duk wata girmamawa da mutuntawa daga gare ka. Ka riƙa masu magana mai daɗi tare da martaba su da karrama su.

Gaskiya bana raba wurin da nake da yanar gizo domin wuri ne mai muhimmanci sosai. Tun lokacin da na nisanta da shi, zan ji ba daɗi sosai saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda nake yi a tare da shi. Bana son na yi nisa da shi domin zai shafe rayuwata, zai shafe mutanena, sannan haka zalika zai shafe kasuwancina. So bana buƙatar na nisanta da wurin da nake da yanar gizo.

To gaskiya abun shan da na fi so shine Coca-Cola. Ina jin daɗin shan Coca-Cola musamman idan ta ɗau sanyi. Duk lokacin da na sha ta nakan samu natsuwa sosai kuma nakan ji daɗi a cikin rayuwata. Shi yasa a kowane lokaci bana wasa da Coca-Cola a cikin firiza ta. Hakan takan sa ni ji daɗi. Duk lokacin da na buƙaci ta ko na ci abinci zan ɗauko Coca-Cola na sha domin samun jin daɗi a cikin rayuwata.

Ina jin tsoron ƙwari sosai sosai saboda ƙwari cikinsu akwai ƙwari masu haɗari waɗanda duk lokacin da suka cije ka za su iya sa ma rashin lafiya. Wasu kuma idan suka cije ka za su iya kashe ka. Shi yasa nake jin ƙwari, nake jin tsoron ƙwari sosai gaskiya. Ƙwari abin tsoro ne especially akwai ƙwari masu haɗari. So yakamata mu kiyaye lafiyar mu da gujema kalar waɗannan ƙwari.

Eh, gaskiya ina cin citta a cikin abinci na saboda tun ina karami, duk lokacin da mama na za ta yi abinci takan sa mu citta. Domin tana gaya mana cewa tana yin magunguna da yawa, kamar irin su maganin sanyi, da sauran abubuwa. So shi ya sa ba mu wasa da cin citta a cikin abinci. Tana da matuƙar muhimmanci ga jiki, da kuma lafiyar mutum.

To, aikin gidan da nake yi kullum shine, kullum nakan fito tun da safe na ba wa fulawogi ruwa, sannan na gyara su, na tsaftace su, na rage masu tsayi. A kowane lokaci na kayi wannan aiki, domin tsaftace muhalli. Wannan shine babban aikin da nake yi, a kowace rana, ba wa fulawoyi ruwa, tare da tsaftace su.

A kowane lokaci, abin da nake yi domin kiyaye lafiyar jikina shine, motsa jiki. Nakan tashi tun daga safe, na riƙa gudu. Ina gudu, nakan yi gudu kaman na tsawon kilomita ɗaya. Sannan na sake juyowa zuwa gida. Wannan shine babban aikin da nake yi domin kare lafiyata. Bana tunanin, akwai abin da yake kiyaye lafiya kamar yawan motsa jiki, domin a duk lokacin da kayi fitar da zufa, to zaka ji jikinka yayi sauƙi. Duk lokacin da kazo ka watsa ruwa haka, zaka ji ka samu nishaɗi da farin jiki.

Gaskiya, na fi son, na fi son AC a kan fanka, saboda sanyin AC yana da daɗi sosai. Sanyin fanka akwai lokacin da iska tana tafowa tare da zafi zafi kaɗan kaɗan, amma AC a kowane lokaci sanyin shi yakan zo ne cikin sanyi mai daɗi. Shi ya sa manya manyan mutane suke yawan amfani da AC ba sa amfani da fanka. To ni dai a gare ni AC tafi daɗi a kan fanka.

Ina kula da gashi na sosai sosai. Nakan zo na saka mashi mai, na gyara shi, na riƙa shace shi a ko wani lokaci. Bana barin amfani da mayamaye saboda a ko wani lokaci ina ganin sha'awar in ga gashi na yana haske, yana ƙyalli, yana baƙi. Shi yasa ko wani lokaci ina kula da shi sosai.

Ina koyan fasaha ta yanar gizo. Duk lokacin da wani abu sabo ya shigo na fasahar zamani, nakan bibiye shi ta yanar gizo domin ni ma in samu in koya. Hakan yana taimakawa matuƙa, indai har kana son ka koyi sabon abu. Duk lokacin da ya zo, idan har ba ka san ta yanda za ka fahimce shi ba, to ka bibiye shi ta yanar gizo. Duk abunda ka bibiya ta yanar gizo za ka same shi cikin sauƙi.

Zan kiyaye, ina kiyaye kalmomin sirri ta fanni daban daban. Nakan bar duk wani abu wanda ya kasance sirri ne a cikin zuciyata. Bana yarda na gaya ma mutum ko da ɗaya ne. Duk yadda dangantaka ta take tsakanina da kai ba zan gaya maka ba. In kuma na rubutawa ne, ina rubuta shi in ajiye shi inda babu wanda ya sani. Hakan zai sa na riƙe sirri na ba tare da kowa ya sani ba.

Na fi kuzari da safe saboda da safe na kan yi exercise. Dole ne na fi samun kuzari. Da yamma kuma na riga na dawo daga aiki. Dole ya kasance babu wani ƙarfi tattare da ni. To a gaskiya na fi samun kuzari, sosai da safe. Saboda da safe na riga na yi exercise. Na ji jikina da ƙarfi.

Ina goge haƙora na sau biyu, a kullum, da safe, sannan a duk lokacin da zan kwanta bacci idan dare ya yi, nakan goge. Wannan shine iya sau biyu nake goge haƙora na, da safe, sannan da cikin dare idan zan kwanta bacci. Hakan ya kamata kowa ya yi, domin kula da lafiyar haƙoransa.

Gaskiya bana son dafa kwai. Na fi son na soya shi. Idan na soya shi, zan saka mai abubuwan lambu kamar irin su albasa, karas, kabej. Nakan yanka su ƙananu, sai in haɗa su tare da ƙwan in juya su, in juya su, in markaɗa su, in markaɗa su, in markaɗa su sannan in soya shi. Hakan zai sa inji daɗin shi, kuma insan naci ya gamshe ni.

Ina amfani da baƙar tawwada duk lokacin da zan yi rubutu a kan farar fefa. Idan ka yi amfani da baƙar tawwada, zai kasance ya fito garau-garau ta yanda za ka iya karanta shi ko da daga nesa ne. Hakan yana ba damar mai karatu idan ya zo karantawa, ya karanta cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba.

Ina amfani da man Vaseline saboda mutane sun tabbatar da wannan man yana da inganci sosai kuma yana ƙara ma fata lahia. Tana yin smooth, yana ƙara sa fatan ka yayi lau shi fuskar ka ya riƙa ƙyalli a duk lokacin da ka yi amfani da shi. Mutane da dama sun tabbatar da haka, shi yasa na zaɓe shi.

Gaskiya na fi son in yi amfani da bus saboda tafiya cikin sauƙi da natsuwa. Duk lokacin da na yi amfani da bus, ta kan aje ni ne a duk inda nake buƙata Sannan za ka je a tsanake ba tare da wata hayaniya ba. Bus tana da daɗin amfani musamman idan baka son takura ko wani abu matsanai cin haka duk lokacin da kayi amfani da bus za kaji daɗin tafiya kuma ta kasance shiru ba takura.

Ina zuwa kasuwa a duk ƙarshen mako, musamman ranar Asabar. Saboda ranar Asabar, ana samun kayan abinci su yi sauki sosai da kayan masarufi. To idan na ji irin wannan ranar zan samu kaya sun yi ƙasa sai na sayi na dawo gida. Wannan shine tsarin da na ɗauka a duk ƙarshen mako, ranar Asabar.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na a cikin kwamfuta, hard disk, Gmail da sauran yanar gizo na sirri. Duka ina ajiye kwafi kwafi ɗin bayanai na saboda a duk lokacin da na buƙace su a nan zanje in same su ba tare da sun samu matsala ba. Wannan gurin yana da daɗin ajiya, abunka zai kasance cikin tsaro sosai.

Sifili bakwai, sifili ɗaya uku, ɗaya shida, shida shida, hamsin da shida. Wannan shine lambar. Za ku iya samun mu da wannan lambar a kowane lokaci. Wannan shine lambar mu mai albarka.

Ba na son gurare masu hayaniya gaskiya. Ba na son gwaraye masu hayaniya saboda suna sa in rasa natsuwa, in rasa kuzari. Ko da yaushe ina buƙatar na kasance cikin wuri wanda ya kasance shiru. Domin hakan yana sa in ji daɗi in kasance cikin natsuwa ba tare da wata fargabar wani abu ba. Ina son silent wuri.

Eh ina iya dafa abinci kamar su shinkafa, taliya, macaroni, couscous, dankali, doya da sauran abinci masu daɗi. Da irin su, ina iya yin girkin shawarma, fiza duka a gida ina yi domin in ji daɗin rayuwata.

Na fi son na zauna domin zama kaɗan kakan ɗauki dogon lokaci ba tare da ka gaji ba. Shi kuma tsayuwa muddin za ka ɗan ɗauki lokuta kamar irin minti talatin a tsaye dole za kaji kana buƙatar ka zauna. Amma kuma duk lokacin da na ji ina ɗan son ɗan samu kuzari haka, nakan ɗan tsayuwa na yan mintuna amma na fi son na zauna domin na fi jin daɗin zama.

Kwarai ina kallon taurari. Idan dare ya yi nakan zo na zauna ni kaɗai na riƙa kallon taurari. Na ga wannan tauraruwa ta fi wannan haske, wannan ta fi wannan haske. Ga su nan duka sun cika sararin samaniya. Abun yana ƙayatar da ni sosai. Ina jin daɗin kallonsu.

Eh ina da katin kasuwanci, ina da katin kasuwanci. Yakan bani dama na shiga duk inda nake so in shiga a faɗin kasuwa kuma ko da wata matsala ta faru da zarar na zo na nuna katina na kasuwanci za'a yi solbin ɗin matsalar da sauri. Idan ma na zo kan traffic ko irin police investigation su ma nakan nuna musu na ce masu ni ɗan kasuwa ne ga katin kasuwanci na sai komai ya zo mun da sauki.

Gaskiya bana rubuta rahoto, bana rubuta rahoto. Ban fiya rubuta rahoto ba saboda shi rahoto ana rubuta shi ne idan ka samu wata matsala haka. So ni kuma ina gwargwadon hali ina kiyaye duk wani abu wanda zai kawo min matsala a aikina ko a kasuwancina. Shi yasa ban fiya rubuta rahoto ba.

Duk lokacin da na kamu da mura na farko ina zuwa naga likita. Idan naga likita yakan bakka ni magungunan da zanyi amfani dasu domin in samu narabo da wannan muran. Magunguna dai abunda nafi amfani dashi cikin magunguna shine Comix. Ina amfani da wannan maganin sosai domin yana saurin kawar da mura.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya wani lokaci idan irin haka rai na ya ɗan ɓaci sai in zauna ni kaɗai cikin zuciya ina rera waƙa. Amma gaskiya na fi rerawa a zahiri duk lokacin da na ji ina cikin kewa ina kan je in ɗan rera waƙa ta domin in samu in ɗan ɗebe kaɗaici.

Eh ina da takalmi kamar guda goma. Ina da takalmi kwaya goma. Ina da kwaba shoes, ina da slippers, ina da normal one waɗanda duk lokacin da nake buƙata na yi tafiya, na san waɗanda ya dace na yi tafiya da suwa. Ina da kuma waɗanda duk lokacin da nake buƙata in yi wanka su zan saka wa. Idan zan je wajen biki na san kala da waɗanda zan saka. Idan zan je fati na san kalan wanda zan sa.

A'a, ba ma amfani da ruwan rijiya. Muna amfani da ruwan famfo saboda babu rijiya a cikin gidanmu. Amma na taɓa amfani da ruwan rijiya lokacin da ina ƙauye. Amma yanzu babu rijiya a gidanmu, famfo ne muke da shi a cikin gidanmu na zamani.

Muna yin taro sau ɗaya a duk mako. Muna yin sau ɗaya a duk mako. Ranar Juma'a mukan yi taro duk lokacin da aka taso daga masallaci. Mu kan taru guri guda muyi shawarwari tsakanin mu. Mu ba ma juna shawara, mu tattauna a kan matsalolin mu sannan mu kawar da duk wani abu wanda yake shirin kawo mana matsala. Mu kan yi wannan taron.

Gaskiya na fi son malamin da ka yi koya mana mathematics saboda malami ne mai natsuwa, yana iya bakin ƙoƙari nai, yaga ya fahimtar da mu domin mu amfana. Lokacin muna makaranta yana iya bakin ƙoƙarin shi domin mu amfana. Malamin ya san aikinsa kuma ya iya karantarwa cikin salo iri iri.

Ina aje hutunan waya ta a cikin gallery. Ina aje hotunan waya ta a cikin hard disk. Ina aje hotunan waya ta a cikin kwamfuta. Amma na fi aje shi a cikin kan waya ta saboda duk lokacin da nake son in yi amfani da shi, already yana nan a cikin wayata sai in ɗauko. Idan ina buƙatar posting in shi a Instagram ko Facebook ko Twitter, to zan ɗauko shi, already ya na cikin wayata.

E, abun da nake so na canza a wurin aiki shine lafton nawa. Gaskiya lafton nawa ya samu matsala, ya tsufa da yawa. Ba ya min aiki yadda ya kamata. Ina ƙoƙarin prosess ɗin yadda zan canza shi. Shi kaɗai ne abun da nake so na canja a wurin aiki na. Shi kaɗai nake so na canja shi ne kwamfita lafton nawa.

Ina wanke kaya na a duk ƙarshen sati. Lokacin bana da aiki sai na zauna na yi amfani na wanke kayana a duk ƙarshen mako. Saboda babu gurin aiki, da man ranar hutu ne. Ina wannan aikin ranan Asabar da safe. Misafin ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma.

Ina cin abincin dare na a misalin ƙarfe takwas. Lokacin da nake cin abincin dare, bayan na gama duk wani abu, na tsaya na natsu, na kammala duk wani matsala wanda nake tare da shi. Na tsaya na natsu a lokacin nake zauna misalin ƙarfe takwas daidai, na tsaya na ci abinci. Bayan na ci abinci, sannan na je na yi sabgogin gaba na.

Eh, jakan da nake amfani da shi ina amfani da jakar Gucci, saboda jakar Gucci tana da quality sosai. Mutane da yawa, ko a cikin ma'aikata suna amfani da Gucci saboda qualitin ta da yana yin kyawanta da yana yin yanda anka tsara ta. So ni a ganina Gucci tana da kyau, kuma ta dace nayi amfani da ita.

Eh muna da wifi a gida. Muna da wifi ƙwaya biyu a gida, akwai babba akwai ƙarami. So duk lokacin da muke so muyi amfani da data, kowa zai je yayi connecting da hotspot din shi ya ci gaba da amfanin shi. Saboda wifi yana da daɗin amfani kuma yana sa duk abun da za ka yi a wayan ka a yanar gizo ka yi shi cikin sauri. Saboda wifi yana da ƙarfi.

A duk lokacin da nake so na yi kyauta, wani lokaci ina so in ba da kyauta ta kuɗi. Saboda duk lokacin da ka wa mutum kyauta kuɗi, yakan je ya kashe matsalolinsa ne. Duk lokacin da ka ba mutum kuɗi, yakan je wani zai je ya sayi abinci ya kai ma iyalinsa, wani zai je asibiti, wani zai je ya sayi wani abu mai mahimmanci gare shi. To ni a ganina, kuɗi suna ɗaya daga cikin abun da idan ka ba mutum, zai je ya magance matsalolinsa ba tare da kowa ya jiya ba.

Ba na sanya hula saboda hula tana mun nauyi a kai na. Ni kuma ko da yaushe ina buƙatan inji ni a sawat ba tare da na takura ba. So hula ina, ina sanya ta ne lokacin sanyi. Idan ina jin sanyi zan saka hula. Idan kuwa ba lokacin sanyi bane bana saka hula.

Ina jin kukan zakara da safe. Ina jin kukan zakara duk safiya ta wayi, saboda ina kiwon kaji kuma ina da zakaru a gidana. Duk lokacin da safiya ta wayi, zaka ji suna kuka. Kuma ina amfani da kukan zakara donin tuna lokacin safiya.

Ni a kowane lokaci ina share ƙura. Nakan share ƙura fiye da sau goma, saboda duk lokacin da naga ƙura zan share. Bana da wani tsayayyen lokaci ko sau nawa. Duk lokacin da naga, naga guri yana da ƙura zan yi ƙoƙari na share shi. Saboda tsafta ce muhalli. Bana wasa da share muhalli.

Abun da nake tunawa da yaro shine wasan ƙasa. Ni ma lokacin da ina yaro nakan yi wasan ƙasa sosai. Na je na samu jikina duka na zuba ma jikina ƙasa. Idan mama na ta zo, za ta riƙa dariya na. Tana cewa, "ya aka yi haka ta faru? Ya aka yi na watsa ma jikina ƙasa?" Ni kuma lokacin yarantaka na ji na. Amma yanzu, duk ba wannan lokacin, na yi kewan wancan lokacin na yarintaka.

Ba na son cin abinci mai yaji. Ba na son cin abinci mai yaji ko kaɗan, saboda duk lokacin da na ci yaji da yawa sosai, yana sa ni ciwon ciki. Shi ya sa ba na cin abinci mai yaji. Na fi son abinci mara yaji, saboda ni ba na sha'awar yaji. Duk abunda zai taɓa lafiyar jikina ba na son shi. Yaji yana ɗaya daga cikin abunda idan na ci, zan ji cikina yana ciwo. Shi ya sa ba na son cin yaji.

Babban wasan da na fi so in yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina sha'awar ƙwallon ƙafa. Ina sha'awar ƙwallon ƙafa. Tun ina yaro ina so in zama ɗan ƙwallon ƙafa, shi yasa kowane lokaci na kan so ina buga ƙwallon ƙafa. Shi ne wasan da na fi so a duniya, ƙwallon ƙafa. Ina jin daɗin kallo kuma ina jin daɗin bugawa.

To burodin da na fi so a nan Najeriya, gaskiya ina son burodin tuwon tuf. Wannan burodi ne mai inganci, gashi da laushi, gashi da zaƙi, gashi da daɗi. Duk wanda yake amfani da wannan burodin ya san da haka. Burodin tuwon tuf yana sani nishaɗi a duk lokacin da nake cin shi. Burodi ne mai daɗi sosai.

Ba na son cin abincin titi yi saboda ina ganin kama ƙura tayi yawa a gurin. Kama ƙura kuma za ta yi effecting ɗin wannan abincin. Shi yasa ba na son cin abincin titi. Na fi son komai nake jin yunwa, na yi haƙuri har sai na iso gida na je na samu naci abincin da na san an dafa shi cikin tsafta.

Duk lokacin da na ji an ce yau rana za a yi albashi, gaskiya ina kasancewa cikin farin ciki domin dole ne duk wani ma'aikaci ya ji daɗin ranar albashi saboda zai yi amfani da kuɗi wurin samo kayayyakin abinci, wajen biyan bukatunsi, wajen shofin wajen abubuwa da dama. To ni a gani na ranar albashi tana ɗaya daga cikin ranar da nake jin daɗi sosai.

Ina yin wanka kullum, misalin ƙarfe bakwai da rabi. Na ke yin wanka kafin na shirya na je wurin aiki. Idan na yi wanka ƙarfe bakwai da rabi, zan zo na zauna na ci abinci, na yi wasu ayyukan kafin takwas ta yi, na wuce gurin aiki. Wannan shi ne tsari na kullum.

Ina tabbatar da ingancin aikina a aikace. Duk lokacin da kake aiki mai inganci, ba kai ba ne za ka tabbatar wa. Mutane da kansu za su tabbatar da cewa kana aiki mai inganci. To shi yasa ni da kaina na san cewa ina aiki mai inganci saboda mutane suna tabbatar min cewa aikina mai inganci ne. Hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa naji. Ina son in yi aiki mai inganci a kowane lokaci domin samun girmamawa daga mutane.

Umm yanayin da na fi so shine yanayi idan ana ruwa, idan ana ruwa zan fito, ruwa ya riƙa duka na ina jin daɗin wannan saukan ruwan da nake gani. Yanayi ne mai daɗi. Zaka ga sararin samaniya ta yi kyau, ruwa na sauka, fulawoyi iska tana kaɗa su, iska tana kaɗa su. Su wannan yanayin yana burge ni matuƙa.

Nakan sabunta shire-shiren kwamfuta na duk sati. Wannan abu ne mai kyau. Duk lokacin da kake da wani program, to ya kamata ka riƙa sabunta shi. Saboda al'umma ma sun fi son sabon abu. Duk lokacin da zaka zo da sabon abu, to zaka ga mutane suna son shi. Shi ya saka nake kokarin sabunta shirye-shiryena a duk sati.

Ba na da fanka a cikin rufin dakina, amma ina da AC. Na fi son AC akan fanka. Ba na amfani da fanka kwata-kwata, amma ina amfani da AC cikin daki, cikin mota, cikin gida na kan yi amfani da AC domin ina jin daɗin iskar AC.

Ina son ɗaki mai fadi ya kasance akwai gado da katifa a ciki, ya kasance akwai TV, akwai laptop, akwai AC a ciki, akwai fridge, akwai kayan buga games kamar irin PS5. Ina son wannan ɗakin sosai saboda zai ɗebi mankewa a duk lokacin da na dawo da aiki. Zan yi rayuwata cikin farin ciki a irin wannan ɗakin.

Ina yin tuƙin mota sosai saboda kullum sai na tuƙa mota. Duk lokacin da zan je gurin aiki, na kan yi amfani da mota ta na je. Na tuƙa mota na je gurin aiki. So tuƙa mota a wurina ba baƙon abu bane. Abu ne wanda na saba yi yau da kullum. Ina tuƙin mota sosai sosai. Ina da mota wadda nake transport da ita daga gurin aiki zuwa gida.

Duk lokacin da muka je gurin aiki ana samun awa daya a bamu kowa yaje ya huta, wasu su je su ci abinci, wani yaje ya sha kofi, wani yaje ya sha shayi, wani yaje ya sha abu mai sanyi. So, muna samun awa ɗai-ɗai a gurin aikin mu. Duk lokacin da muka je gurin aiki muna samun wannan awa dayan, kowa yaje ya huta, yayi matsalolin dake gaban shi.

A gaskiya bana da wannan dabi'ar ta tofa yawu, bana da wannan dabi'ar ta tofa yawu. Nakan je gurin aiki har in je in dawo ban tofar da yawu ba saboda wannan dabi'ar ta tofa yawu ba abu bane. Ni na dauke shi kamar ƙazanta, ƙazanta ka riƙa tofar da yawu ko kuma ka ajiye wani abu wanda zaka riƙa tofar da yawu. Hakan ina ganin ne a matsayin ƙazanta bana wannan abu.

Duk lokacin da na ci abinci na rage, na kan ɗauko abincin nan na je na ba mabukata su ci. Da yawa akwai mutanen da, ba su da inda za su ci abinci. To kai, idan kana da halin da zaka ba su abinci, idan ka ci abinci ka rage ka tabbata abincin mai tsabta ne, mai lafiya ne, so kayi ku ƙaranta, yi maka ma wanda ba haya da shi. Wannan shine ɗabi'ana.

Eh, ina shuka tsirrai da dama sosai sosai a cikin gida, kamar irin su potatoes, irin su gwanda. Nakan yawan shuka su a cikin gidana, saboda su basa ɗaukar dogon lokaci su yi 'ƴa'ƴa, shiyasa nake son shuka su. Ina da wurin da na ware wanda ina shuka iya tsirrai ne a cikin wannan wurin.

Ina son karanta littafai sosai musamman irin littafan tarihi da irin karanta labarai da irin karanta littafan da suka ƙunshi bincike akan wani abu. Hakan yana sa na riƙa samun natsuwa sosai musamman littafin tarihi ina karanta su sosai.

Ina sanya agogo a hannuna a kowane lokaci saboda duba time. A matsayina na ma'aikaci, yana da kyau ace dama akwai agogo a hannuna saboda kiyaye lokaci. Lokaci yana da mahimmancin ga ma'aikaci, dole ne duk wani ma'aikaci da ya san kanshi ya kasance ya mallaki agogo na duba time.

Gaskiya ina son in zauna tare da abokanaina, ta yanda za mu kasance muna hirarrakin, muna jin daɗi, mu sha abin sha, a kowane lokaci. Zama yana da daɗi a duk lokacin da ka haɗu da abokanai na ƙwarai, to za ku iya zama mutunci da amana. Hakan yana sa ku shaƙu da juna, sannan ku fahimci juna. Ina son zama tare da abokanai na sosai sosai.